Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum saboda tsaro. Ina da matuƙar mahimmanci mutum ya dinga kulle ƙofa saboda irin matsalolin da suke faruwa musamman saboda ɓarayi. Saboda a wannan rayuwa da wannan zamani, abubuwa sun riga sun lalace. Ɓarayi sun yi yawa a ko'ina. Jama'a suna sama mutane ido a kayansu musamman yanzu da ake yin abubuwan ƙayatarwa wanda ya zamantuce wa wasu daga sun fara ganin mutum yana samun cigaba, na siyo abubuwa ko kuma mutum ya gyara gida. To a wannan lokacin, a, maƙiya za su fara sa ido. Idan mutum baya kulle ƙofa a lokacin ne da wanda ya kamata ya gani da wanda bai kamata ya gani ba, dukkansu za a gan cewa suna ganin abin da yake cikin ɗaki. To yana da matuƙar mahimmanci mutum ya dinga kulle ƙofa. Kuma ban da wannan, idan aka zo maganan sauro ko wasu abubuwan da bai kamata su dinga shiga ɗakuna ba wanda idan suna shiga ɗakuna za su dinga janyo matsaloli wanda bai kamata ba. Musamman idan aka zo ɓangaren sauro. Shi sauro idan muka duba za mu gan cewa yana kawo matsaloli ne sosai. Yana jan matsaloli gaskiya. Idan sauro ya cije mutum, ya cije mutum, to zaazo ana samun matsala. Amma idan mutum na kulle ƙofa, to mutum zai ɗan samu sauƙi saboda wannan rayuwa kowa manage yake yi. Saboda haka kowa da kowa yana da kyau jama'a a dinga kulle ƙofa. Saboda idan mutum na kulle ƙofa, mutum ma zai samu natsuwa. Mutum zai san cewa babu wanda yake ganin shi a lokacin da yake abubuwan da yake yi. Akwai abubuwan sirri da ya kamata ace mutum yana yi wanda bai kamata ace kowa ne zai iya dinga ganin abin da mutum yake yi ba. Amma da zaran idan ya zamantuce wa ƙofa yana buɗe, to a lokacin ne za su fara samun matsaloli wanda abubuwan da bai kamata ace ana gani kawai sai ya gan ana gani. Ka gan kuwa saboda wannan mutum zai zamantuce wa mutum ba shi da sirri a, a ɓangaren rayuwan shi. Kuma idan mutum ba shi da sirri, to gaskiya akwai matsala saboda sa ido zai yawa. Jama'a za dinga yin magananka a ko'ina. Asirin ka ma ba zai rufu ba saboda ƙofa yana ɗaya daga cikin abin da yake rufe asiri. To idan ya zamantuce wa asirin mutum baya rufuwa yana buɗe, to ƙagan kuwa mutum yana cikin hatsari sosai sosai. To saboda kar mutum ya fada cikin wannan hatsari, to yana da matuƙar mahimmanci ya zamantuce wa mutum yana kulle ƙofa. Kuma wannan ba wai kulle ƙofa ga mutum ɗaya ba ne. Wannan kowa da kowa ne ya kamata ace wai ana kulle ƙofa saboda yana taimako zai dinga cire idon mutane a wajen kayan jama'a. Saboda wani idan bai gan wani abu ba, abun ma ba zai ma zo mai zuciya ko ya zo ya ɗauka ko ya fada tunanin ya zai zo ya kau da wannan abun wanda ya zamantuce wa wannan abun ba na shi ba ne. To yana da matuƙar amfani sosai mutum ya dinga kulle ƙofa gaskiya, gaskiyar lamari ke nan.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Eh, aiki abu ne wanda ya zamantuce wa yana da matuƙar muhimmanci yana da amfani sosai saboda a rayuwa idan ya zamantuce wa mutum ba ya yin aiki, zai zamantuce wa mutum ba shi da daraja a idon jama'a. Kuma zai sa ya zamantuce wa mutum yana yin roƙo, wanda ya zamantuce wa idan mutum ya cika yin roƙo to za'a samu matsala sosai. Kowa da kowa zai dinga guje mutum saboda duk wanda ya je wajen shi zai ranga tunanin roƙo zai yi ko da idan ya kasance cewa ba roƙon zai je yi ba to mutane za su dinga gudun shi. Amma idan ya zamanto cewa mutum na da aikin hannu ko ma wani kalan aiki ne in dai ya zamantuce wa aiki ne wanda mutum zai samu gumin shi wanda idan ya yi aikin za a biya shi to zai zamanto cewa mutum yana da, mutum yana da amfani sosai. Zai ƙara wa mutum mutunci kuma zai sa mutum ya samu kwanciyar hankali saboda ya san cewa akwai abun da zai iya yi wanda a matsayin aiki wanda idan ya yi to shi ma zai samu alheri a ciki. Kuma idan mutum yana yin aiki zai sa mutum ya samu sauƙin rayuwa wanda zai sa a samu daidaituwa. Amma idan ya zamanto cewa mutum yana rayuwa, kullum shi jira yake a ba shi to gaskiya mutum ya riga ya samu matsala. Mutum ya riga ya samu matsala sosai sosai. To shiyasa ake da kyau ya zamanto cewa mutum yana yin aiki. Daddare in san ko yanini ne mutum bazai cigaba da yin aiki tun daga safe har gari ya waye ya cika da safe gari ya waye zuwa dare gari ya waye ya zamanto cewa mutum baya samun hutu. Idan mutum ya fita aiki da safe zuwa da yamma ko da daddare mutum zai dawo. Da ya dawo zai ɗan taɓa wasu harkokin rayuwa wanda ba za a rasa ba na ɓangaren ganin iyaye ko gudanar da wasu ayyuka na more rayuwa. To a cikin wannan ranaku yana da kyau mutum ya samu ya fitar da wasu kwanaki saboda yin wannan abubuwa na rayuwa wanda ya zamantuce cewa shi ma yana ɗaya daga cikin, eh, abubuwan more rayuwa wanda zai sa mutum ya daidaita tsakanin aiki da rayuwa. Saboda idan mutum ya cika yin aiki ma babu hutu ko kuma babu ɗan jin daɗi a rayuwar mutum to yana sa samun matsala matuƙa sosai. To saboda haka ya kamata mutum ya yi ƙoƙari wajen gudanar da wannan abubuwa.

Yaya kake zubar da shara? Eh ina zubar da shara ta yanayi da yawa. Saboda shi shara dama abin zubarwa ne. Shara abin zubarwa ne saboda shi shara dattine shi. To akwai muna da kwando wanda muke zubar da shara. A wannan kwando kuwa dama asalin shi na zubar da shara ne. Kuma idan muka zuba shara a ciki ya danganta da irin yanayin sharan da muka zuba a ciki wanda zai iya zama na ɓawon kayan su tumatir, su tarugu, su albasa da su leda da su datti da makamancin haka. To waɗannan sharan su ne wandan muke zubawa a cikin kwando. Ba mita tarawa mita tarawa har sai ya kai yanda zai dan yi yawa, saboda yayi mana sauƙin, yayi mana sauƙin zubarwa. To idan muka zubar idan za mu je zubar da sharan saboda wani lokaci da kanmu ne muke ɗauka mukai shi can inda ake zubar da shara. Idan muka kai wannan sharan idan muka zubar to sai mu dawo da kwandon. Idan kuma muka so akwai masu kwasa shara waɗanda idan suka zo za su dinga yin magana cewa ko akwai mai bola wanda suke so su zubar. Wanda wa'annan masu sharan masu kwashe bolan nan suna ansan kuɗi gwargwadan, gwargwadan iya yawan sharan da za su kwashe. To wannan shine a taƙaice. To idan muka duba za mu gan cewa, ah wannan sharan akwai wasu waɗanda suke zuwa su kwashe wannan sharan wanda ba za su ansa kosisi ba. Kuma dalilin da ya sa ba su ansan kuɗi saboda akwai wasu suna samun abubuwan da suke so a ciki. Kaman irin su gora ko irin su ledan purewater da makamancin su haka. Mutum zai, zai same su a irin wannan yanayi saboda wannan, wannan ledan nan ko kuma wannan goron nan ko duk wani abu dai wanda za su iya saidawa a matsayin kayan gwangwam. To duka wannan abun dodi ne a lura da shi. To shi ne su suke dubawa. Ko da idan sun gan mutum ya taho da sharan to za su iya ansa su ce za su je su zubar wa mutum da shi saboda abun da su za su samu. To mu a wajen mu shara ne wanda ba shi da kyau amma a wajen wasu abu ne wanda yake da, suna ansan kuɗi gwargwadan, gwargwadan iya yawan sharan da za su kwashe. To shi ne wannan dai a taƙaice da zubar da shara.

Wane aikin gida kake yi kullum? Ina yin aikin gida da dama, saboda gida yana buƙatar kula da shi a kowane lokaci, a ko da yaushe. In ba haka ba kuwa wannan gida zai iya lalacewa ko kuma in ce zai iya dinga yin wari. To komai da gida, da kome da kome yana buƙatar kula. Idan mutum ya kula da gida, to gidan zai yi kyau, zai yi daɗin gani kuma zai zama wajen da mutum zai iya zama da jidaɗi. To waɗannan ayyukan gida suna da yawa sosai, wanda sai dai mutum ya yi iya abin da zai iya yi a wannan aikin gidan. To wannan aikin gida akwai shara wanda ya zamantuce wa wannan sharan yana da matuƙar muhimmanci sosai saboda yana ɗaya daga cikin abin da yake sa gida yayi tsafta. To idan mutum ya yi ƙoƙari to wajen yin shara to yana ɗaya daga cikin ayyukan da mutum yake yi. Banda wannan sharan akwai goge goge wanda mutum zai goge duk wajajen da akwai ƙura idan mutum ya gama wannan sharan nan. To zai taimaka wajen ganin ku'ina yayi fes fes. Banda wannan kuma akwai wanke wanke. Duk kwanukan da mutum ya ci abinci da su yana da matuƙar muhimmanci mutum ya dinga wanke wa. Shi ma yana ɗaya daga cikin aikin da mutum yake yi a gida. To irin wannan yanayi da ya zamantuce wa idan mutum bai wanke ba, kicin ɗin mutumma zai zo yana yin wari. Kuma wannan zai sa mutumma ba zai yi jin daɗin zama kuma idan mutum baya yin waɗannan wanke wanken nan to har ɗakunan ma ba za su yi daɗin gani ba, kicin ɗin ma ba zai yi daɗin gani ba. Shi wanda yake gidan ma ba zai iya zama a gidan ba saboda irin warin da gidan zai dinga yi. To yana da matuƙar muhimmanci shi ma ya zamantuce wa gida ne mai kyau wanda mutum dole sai ya yi ƙoƙari wajen tabbatar da cewa wannan gidan yana da kyau. In ba haka ba to mutum ba zai samu abin da yake so ba. To saboda haka yana da kyau mutum ya ɗauke su aiki. Banda wannan kuma akwai wanda yake ɓangaren wanda za a ce ɓangaren bayi. Kula da bayi, da wanke bayi yana da amfani sosai saboda zai rage warin bayi da wasu abubuwan da za su iya kawo cututtuka. To zai yi matuƙar yin amfani a wannan ɓangare. So yana da kyau mutum ya ɗauki duka wannan abubuwan a matsayin aikin da mutum zai dinga yi saboda shi ma ya samu natsuwa kuma ya samu jin daɗin rayuwa saboda tsafta.

Kana zama kan gwiwa? Eh, ina zama kan gwiwa saboda dalilai kamar haka. Musamman idan ina yin sallah. So acikin sallah dole sai ya zamanto cewa mutum yana amfani da gwiwa. Idan mutum ya je yin ruku'u to dole sai gwiwan mutum ya taɓa ƙasa. Kuma idan gwiwan mutum ya taɓa ƙasa, a lokacin ne mutum zai samu ya kai gwiwan ƙasa saboda yana ɗaya daga cikin bauta ma a hanyan bauta ma Allah. Imm daga nan goshi in gwiwan ya taɓa ƙasa sai goshi ya, ya taɓa ƙasa. Idan mutum ya zo zama kuma ya zo zai maida goshin shi ƙasa dole sai ya zamanto cewa mutum ya, ya sa gwiwan shi a ƙasa. Kuma daga ƙasan ne kai zai je, goshin zai je ya taɓa ƙasa. Kuma har wani lokaci dai ya zamanto cewa mutum zai, zai hura ɗalibi ko kuma yaro. Akwai irin horon da yake zamanto cewa a kan gwiwa ne. Gwiwa zai taɓa ƙasa tukuna a ɗaga hannu sama. To duk nauyin zai zamanto cewa yana kan gwiwa ne. Saboda haka shi ma yana ɗaya daga cikin hanyar da ake zama kan gwiwa. Kuma wani lokaci idan ta kama ko mutum zai yi wani abu ko kuma aiki ta kama ko kuma akwai abin da mutum zai yi wanda ya zamanto cewa yana buƙatan mutum ya tsuguna. Wani lokaci ma yana kamawa har mutum ya sa gwiwan shi a ƙasa saboda ya samu ya yi abubuwan da yake so ya yi. To wannan kuwa yana da matuƙar mahimmanci sosai saboda wani lokaci sai mutum ya sa gwiwa a ƙasa tukunan yake samun abun da yake so ya yi. To shi ya sa gwiwa a ƙasa. Akwai wasu wanda ya zamanto cewa su basu da ma ƙafan su dai gwiwan. Duk tafiyansu da zamansu yana kamawa ne a kan gwiwa. Musamman aaa su guragu. Eh musanman guragu. Su ma suna amfani da wannan gwiwa a wajen zama. To saboda haka aa shi ne abun da yake faruwa wanda ga waɗanda basu da ƙafa ya zaman masu dole. Ga waɗanda suke yin ibada to su ma ya zama masu dole wanda ya zamanto cewa a musanman idan za a yi sallah a rana wanda za a iya ɗinga sa gwiwa ƙasa, sa gwiwa ƙasa wanda yake da lambobi da yawa. Musamman misali idan aka ce wai ana so a yi sallar subahi to a wannan lokaci ana da raka'a biyu. A cikin wannan raka'a biyun nan to dole sai mutum ya sa gwiwa a ƙasa aƙalla sau huɗu. Tukuna in aka zo ɓangaren sallan azahar shi zai zama sau takwas. In aka zo la'asar shi ma zai zama sau takwas. In aka zo magrib zai zama sau shida. Idan aka zo sallar isha shi ma zai zama sau takwas. Banda idan kuma mutum yana so ya yi su nafiloli.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri? Eh gaskiya, ya danganta da yanayin yadda abubuwa suka kasance. Saboda akwai wasu abubuwa da mutum zai ci wanda ya zamanto ce wa yana bukatan, yana bukatan, ah, zaki kuma yana bukatan gishiri. Wanda yake bukatan zaki to wannan dai zai kasance cewa zai zama a yi amfani da, ah, siga ko kuma manjan kwaila ko kuma dai ace zuma. To waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suke bada zaki idan mutum yana son zaki. Kuma gaskiya ni ina son zaki saboda ina shan shayi. Kuma idan shayi babu zaki ba zai yi daɗin sha ba. Haka kuma ina shan minerals su ma suna da daɗi. Kuma ina shan su zoɓo, su jinja, su kunun aya, su koko da sauransu. Duka waɗannan abubuwa ina shan su sosai. Kuma idan babu zaki gaskiya ba za su yi daɗin sha ba. Saboda haka, saboda haka shi ne abin da yasa ni nake son wannan zaƙin sosai. Kuma shi gishiri shi ma yana da muhimmancin nashi. Amma dai shi gishiri idan mutum zai dafa abinci to wannan abinci yana bukatan gishiri. Saboda gishirin nan zai taimaka wajen sa shi, shi ma yayi daɗi wanda mutum zai ci ya ji daɗin shi. Saboda akwai abubuwan da idan mutum bai sa gishiri ba to wannan abu ma ba zai ma yi, ba zai yi daɗi ba kwata-kwata. To shi ya sa dukkansu akwai inda suke da amfani. Saboda idan muka duba za mu gan cewa ko wanne ne amfanin shi a bangare daban-daban ne. Kuma ko wanne a lokacin da idan ana bukatan shi idan babu to wannan abun ba zai bada abun da ake so ba. Dukka suna da muhimmanci amma a gaskiyar lamari ni nafi son zaki. Saboda akwai wani karin magana wanda Hausawa suke yi wani lokaci. Za a gan shi ne za a ce, ah, da, da ɗaci ya kashe ka gwara zaki ya kashe ka. To gaskiya ko da dai zakin ba shi da kyau sosai a jiki amma a haka muke sha kuma muke neman magunguna. Saboda wannan rayuwar gaba ɗayanta mutum yana ɗan bukatan abin da zai, zai dinga ci ko kuma abin da zai dinga sha wanda zai zamanto ce wa yana da, yana da zaki. To wannan abun yana da matuƙar muhimmanci a waje na gaskiya ni ina son zaki. Du abunda aka ce zaki ne amma kuma zakin ba wa irin zakin da za a ce wanda zai yi zaki sosai wanda ma saboda idan zakin yazo yayi yawa ya wuce gona da iri abunda ma za a ci ko kuma abunda za a sha ɗin ma shi kanshi ko kuma ita kanta abun ma ba za ta yi, ba za ta shawu ba. Shi ne dai a taƙaici.

Wace rana ce mafi kyau a mako? Eh, duka ranaku suna da kyau a mako sosai, suna da kyau a mako sosai. Ah, musamman idan aka ci ranar Juma'a shine wanda ranar da ya zamanto cewa mafi kyau a mako. Haka ma ran Asabar, haka ran Lahadi, haka ran Litinin, duka ranakun nan suna da muhimmanci sosai. Amma saboda ranar Juma'a ga mu musulmai rana ne mafi muhimmanci wanda ya zamanto cewa yana da daraja sosai a cikin mako. Amma wa sauran ranakun daga Litinin, Laraba, Alhamis, Juma'a, ah, da Juma'a duka ranaku ne masu kyau matuƙa. So duka wannan abu yana da amfani sosai. Duka wannan ranakun suna da muhimmanci sosai, sosai a mako. Kuma saboda falalan da suke cikin, ah, ranar Juma'a haka sauran ranakun ma duka akwai falala a cikinsu. Amma ranar Juma'a shi falalen ranar Juma'a daban yake ba kamar sauran ranakun ba. Haka ma ranar Litinin. Kamar ranar Litinin shi ma yana da muhimmanci saboda akwai azumi kuma akwai lada da yawa. Haka ma ranar Alhamis shi ma yana da muhimmanci sosai. Akwai lada ana yin azumi kuma ana yin addu'o'i da yawa, da yawa sosai. Kuma ko wane rana Allah subhanahu wa ta'ala yana amsan addu'an jama'a saboda duka ranaku, ranaku ne masu albarka, ranaku ne masu kyau. Babu ranar da Allah baya amsa addu'a. Kuma a kowane lokaci idan mutum yana addu'a duka, ah, a kowane mako duka addu'a suna amsawa. Tun da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ke amsan addu'a. Saboda haka ko wane rana, ko wane mako, ko wane yini, ko wane lokaci babu lokacin da bashi da, ah, kyau sosai a mako.

Kana iya barci da rana? Eh, ina iya barci da rana saboda dalilai masu yawa. Wani lokaci idan ban samu yin bacci ba da daddare, to ina rama wa ne da rana saboda ya zamanto cewa in samu saukin al'amura kuma ya zamanto cewa ina samu, zan samu ƙwaƙwalwa na zai, zai natsu wajen gudanar da ayyuka sosai sosai. To wannan baccin rana yana da matuƙar muhimmanci. Ya danganci yanayin aikin da mutum yake yi kuma da lokacin da mutum, ah, yake tashi daga bacci ko kuma yanayin ƙila mutum yana buƙatan hutu sosai. To yana da matuƙar muhimmanci ya zamanto cewa mutum yana bacci rana. Kuma idan mutum yana bacci rana zai sa ya samu sauƙi, zai sa idan zai aiki lokacin ƙwaƙwalwan shi ya natsu kuma ba zai samu gajiya ba sosai saboda idan mutum ya gaji to yana da buƙatar ya huta wani lokacin ma bacci yake buƙata. To shi ya sa wannan yanayi yana da kyau mutum ya ɗan yi bacci, ya huta saboda ya zamanto cewa zai samu kuzari na wajen ci gaba da ayyukan da suke gaban shi. Haka zalika wannan baccin rana da muka sani shi, ah, wannan abu ne wanda ya zamantuce wa, ah, yana da, yana sa jiki ma ya samu natsuwa, yana sa ƙwaƙwalwa ma ya samu natsuwa saboda akwai wasu zagancewa su suna aikin dare ne. Idan suka yi aikin dare zai zamanto cewa, ah, wa'annan mutanen, ah, imba su samu bacci ba da daddare. To wannan lokaci da rana ne ake samu ake ramawa wa'annan baccin saboda shi bacci ba za a iya, ba za a iya cutar bacci ba. Dole idan ba ka yi ba akwai lokacin da zai kama ka wanda zai zamanto, mene, wanda zai zamanto cewa dole ne ka rama wannan baccin nan. Shi ya sa yake da matuƙar muhimmanci ya zamantuce wa, ah, mutum wani lokaci inde gajiya yayi yawa ya zamanto cewa mutum ya dinga hutawa da rana in ba haka ba mutum kawai zai iya kashe kanshi ne kawai. Kuma idan wannan baya nan dole dole ne za a nemo waɗanda za su ci gaba da wannan harkokin nan. To yana da kyau mutum yana ba jikin shi hutu, mutum yana ba ƙwaƙwalwar shi hutu saboda mene? Mutum ya samu yana ɗan hutawa da ranan nan musamman idan mutum ya gaji ko kuma idan mutum ya samu dama ko da ya zamanto cewa ba wai yagaji ba ne idan ya samu dama to yana da kyau ya ci gaba ya ɗanyi bacci saboda ya samu ƙarfin kuzarin gudanar da ayyuka da suke gaban shi. Wan lokaci kuma idan mutum baya aiki to yana da kyau mutum ya ɗan huta saboda hutun nan yana gyara jiki, yana sa mutum ya dinga iya samun yin tunani mai zurfi wanda zai sa zamanto cewa mutum zai dinga yin tunani yanda za'a samu ci gaba. Amma idan ya zamanto cewa mutum ba shi da natsuwa bai samu ya yi bacci ba yana jin bacci to duk wani tunanin da mutum zai yi to ba zai zama tunani mai muhimmanci ba kwata kwata. To shi ya sa yana da kyau ya zamanto cewa mutum yana ɗan samu yana ɗan yin wannan ɗan bacci ranan nan. Idan ya samu yayi bacci rana to zai samu kuzarin nan sosai kuma zai taimake rayuwan shi, zai taimaki ƙwaƙwalwan shi, zai taimake gangan jikin shi kuma shima duk abun da zai yi a lokacin idan yana yi tashi, lokacin da ya samu bacci, inda ya kamata idan ya tashi ƙwaƙwalwar shi zai yi aiki matuƙa yanda ya kamata saboda ya gudanar da ayyukan da suke gaban shi. To shi ne ya sa nake maganance wa ni ina iya yin bacci saboda ni duk lokacin dana ɗan samu gaskiya ni ina shingi ɗa in samu na yi bacci saboda ƙwaƙwalwa na ya natsu kuma ni ma in samu natsuwa sosai. Saboda wannan natsuwa yana da matuƙar muhimmanci ya zamanto cewa mutum ya samu wannan natsuwa a duk abubuwan da yake in ba haka ba shirmai kawai zai dinga yi.